A'a gaskiya bana karatu kafin in kwanta, sai dai in muna jarabawa a makaranta. In muna jarabawa a makaranta, wannan ina karatu kafin in kwanta. Bayan na tashi ina yi, in zan ji jarabawa masa'n nan in yi. To amma gaskiya indai ba lokacin jarabawa bane ba. Kafin in kwanta bana karatu saboda abubuwa sunyi yawa duk lokacin da zan dawo daga makaranta ko ran aiki, da an ce dare yayi ka-- da an ce dare yayi, bacci yake zoman dauri. Zan ji gajiya ta, ta soma. To amma indai ana yin jarabawa, to kowacce rana ina kwanciya ka-kahin in kwanta, ina karatu, ina karatu sosai kafin in kwanta. Amma indai ba lokacin jarabawa bane ba, to gaskiya ban yin karatu. In lokacin jarabawa ne ma saboda ina a polytechnic ne, ina zauna in yi karatu. In na, in na dawo makaranta, in maraice yayi in zan kwanta dai ina yi. Musamman in lokacin da zamuyi jarabawar theory. In zamuyi jarabawar theor-theory ba calculation bane ba, to wannan ina zuwa kahin in kwanta ina kara-- ina karatu sosai. Amma indai ba, indai ba lokacin da ake jarabawa bane ba, to bana, bana yin karatu. Sai dai in ana yin jarabawa, shine nike karatu. Kuma wannan semester da zamuyi jarabawa karshe ta gama makaranta, ina buƙatar in dunga karatu kullum kahin in kwanta. Domin shi karatu kayan ka kwanta yana da matuƙar amfani. In ka kwanta kahinn ka kwanta ka yi karatu, lokacin da za ka tashi daga bacci ba abinda zai zoma aronka sai, sai wannan karatun wanda ka yi da daddare kahin ka kwanta. Kana hulka idanuwanka, zaka ji kana tunano abubuwan da ka karanta. Amma kala-- karatun rana ko na sahe, to wannan karatun za ka ga sai kayi da ƙyal sannan ya shiga. Amma karatun dare da zarar ka yi shi to an gama. Da ka-- zarar ka yi karatun dare kahinn ka kwanta to an gama. Amma in karatun rana ne ko karatun, karatun sahe, to shaf shaf zaka ranga manta. Shi kuma karatun ka, karatun da za ka yi kahin ka kwanta in ka tashi da sahe kahi, kahi tuna shi. Sannan kuma karatun asuba. Karatun asuba shi ma karatu ne wanda ake yi wanda indai, indai ka yi shi yadda ya kamata. To yana matuƙar zama cikin kai, da wuya ka dangamanta shi. Shi yasa duk wani malami ko wani da in ka tambaye ki ka ce wane lokaci ne karatu in za ka yi karatu ya fi zama, zai ce ma lokacin asuba. Kuma lokacin za ka gan sheɗan yana rinjayen mutane. Za ka ga, za ka ga yana sa masa bacci haka saboda shi ya san mahimmancin wannan lokacin na asuba. To shi yasa duk wanda, duk malamin da ka tambaya ko ba ma malami bane ba, indai yana karatu da ka tambaye shi ka ce wane lokaci ne karatu in kai karatu ya hi zama? Zai ce ma lokacin asuba ne bayan sallar asuba. To wannan lokacin yana da matuƙar daɗin karatu kuma karatu yana zama sosai yadda ba ka tunani. To shi yasa ni ma wannan karan da zamu hwara jarabawar nan, nike tunanin in fara yin karatu karatun asuba. Saboda karatun asuba karatu ne wanda yake zama ya daɗe a cikin ƙwaƙwalwan mutum. Sakamakon soron karatattuka da ake yi.

Eh, dangantakar da ta ke tsakaninmu da maƙwabta ba abin da zamu ce, sai da muce alhamdulillah. Duba da maƙwabci kuma ɗan uwanka yake, ko maƙwabci zai iya cin gadon maƙwabcinsa. In maƙwabcin ya kasance bai da ƴan uwa. Maƙwabci mutum ne wanda kama ɗan uwa yake. To alhamdulillah, mu dai nan a yadda muke a gidanmu, ma'amalar mu da maƙwabtan mu gaskiya baya bo ba fallasa. Muna zaune da maƙwabtan mu lafiya. To amma sakamakon wa'ansun maƙwabtan zaka gani, waɗanda ake a cikin lungu daya, zakaga ba su girmama maƙwabtansu. Ko da yaushe ana zakaga, ana cikin haɗa. Ko da yaushe haɗa, ko da yaushe rigima. Wani ɗan maƙwabcin ma, in ka daka mai ɗanɗa, zai hito wajen ka ya dinga gayama magana ko ya dinga zajin ka. Sakamakon wa'ansu lokutan baya, lokacin iyayenmu da kakanninmu, a duk lokacin da ɗanɗan maƙwabci ya yi laifi, za ka iya ɗaukar bulala ka hukunta shi ba tare da, ba tare da ya damu ba. Shi da kanshi zai ce zai ba ka gudummawar bulala, za ka hukunta ɗanɗan shi. Saboda ya san bai aikata dai-dai ba, shiyasa za a hukunta shi. To amma yanzu, mutanen yanzu zakaga kana taɓa masu yaro ko ka hukunta shi ya yi laifi ko wani abu, to in suka zo ba za su tsaya su fahimci tambayi me yin silar abin da ya haddasa abun ba. Kawai su ka buga masu ɗanɗa kawai ba za su tambayi laifin me yai ba, kawai su dai za su koma bayan ɗanɗansu ne. Saboda so wanda suke yi ma ɗanɗan nan su. Shiyasa da yawa gashin nan zahaga wa'ansu ya yi he tashi, babu tarbiyya ko kuma in suka ga iyayen nasu suna damuwa da su da an taɓa su, za su zo su shigar masu. To, he kaga yaro yana ta abin da bai kamata ba. To amma in ace yaro zai yi laifi, maƙwabci dan ya hukunta shi, da ya zo uban yaron ko uwar yaron ta ƙara mai, to da bazai taɓa aikata wani laifi ba. Wanda zai zo a dinga cece-kuce tsakanin iyaye. Iyayenmu na da, hmm, ana yaro ya yi laifi, kad-- bama sai an je ko ina ba. Nan take za ka hukunta shi. Me gaskiya ka bashi gaskiya, marar gaskiya ka bashi rashin gaskiyanshi. Sannan a yi salbin, a gyara matsalolin duka nan wurin, a kashe rigimai. To amma yanzu, ɗanɗan wane da ɗanɗan wa ne ana rigima. Ko wacce ta zo ta shiga ma ɗanɗan ta, ai ta rigima. Ha abun ya kai gama an je wurin hukuma, hukuma ta shigo tsakani. To kuma in ka duba maƙwabci, in wani abu zai same ka a cikin gidan ka, ka hin ka kira wani ɗan'uwan ka, dole maƙwabcinka za ka kira. Saboda maƙwabci shine mutumin wanda yake kusa da kai. Shine zai zo ya kawo ma az-- taimako. Amma in ka ce wanda, wanda ma ba garin ka ce ba, babu ƴan'uwanka kusa, to kaga maƙwabcin nan shine zai koma kamar ɗan'uwan ka. Kai shi ma ne ɗan'uwan ka. Saboda maƙwabci, wani maƙwabcin tamkar ɗan'uwa ya ɗauki wani. Sakamakon wa'ansu zakaga, su maƙwabtan ma basu so su shigo tsakaninsu. To maƙwabci ya kamata ace kowa ya ɗauki maƙwabcinsa da muhimmanci. Ya ɗauki maƙwabcinsa tamkar ɗan'uwan shi ne na jini. Saboda maƙwabci wanda zai iya sanin ma lalura ka. Wani can ɗan'uwan ka ko wanda bai san halin da kake ciki ba. To ya kamata ace muna girmama maƙwabtan mu a duk lokacin da muke ma'amalar mu ta rayuwa.